Eh ƙwarai kuwa ina musabaha da mutane. Wannan tambaya da kuka mun kana musabaha da mutane. Eh ina musabaha da mutane ƙwarai da gaske. Mutane ai rahsma ne. Mutane sune ginshikin rayuwan dan Adam. Inda an ce mutum bazai iya rayuwa shi ƙaɗai ba dole he tare da mutane. So idan ba ka yi musabaha da su ba, da wa za ka yi? Dole ka yi musabaha da su. Sabida su ne jigogin al'umma. Su ne abin gani dogaro. Su ne abin gani ka koya. Su ne abubuwan da suke sanya rayuwa ta yi daɗi ko aka sin haka. So musabaha da mutane wata alkairi ne da Ubangiji ya saukar mana wanda muke jin daɗi muke kuma amfani da shi. Sannan yake kawo haduwan kai tare da mutunta juna a cikin jama'a. Idan ba ka musabaha da mutane ba za ka taɓa sanin wanene kai ba. Ba za ka san me kake ciki ba. Bara ma ka ji daɗin rayuwan baga baki ɗaya. Amma in kana musabaha da mutane za a kasance cikin farin ciki, annashuwa, jin daɗi tare da kwanciyan hankali. Jama'a rahama ne kamar yanda Ubangiji ya faɗa mana. Don babu yanda za ai ace an je an ajiye ka a gari. Kaman Bauchi a ce duka faɗin Bauchi a ce kai kaɗai ne. Kai karan ka raka gwammaci gwanda ma a ce baka da rai da akan a ajiye ka irin wannan waje a ce kai ɗaya ne. So musabaha da mutane abu ne wanda ya bi jiki wanda kuma ya dace kowane ɗan adam yana yi. Ba wai ka zama mai girman kai ko mishkili wanda zai zama kana ma mutane kallon hadarin kaji ba a, a. Ba haka rayuwa ya ce ba. Rayuwa abin da ya ce ka zauna da mutane lafiya, ka mutunta su, ka sauke hakkin da Ubangiji ya ɗaura ma nasu. Ka kuma girmama su. Ka yi musabaha da su. Ku zauna lafiya. Ku mutunta junanku. Ku yi alƙawaran kyautata rayuwan junan ku gaba ɗaya tare da taimake ke niya. So musabaha wani danko ne na zumunci. Musabaha wani danko ne wanda yake kyautata ma mutane rayuwa. Musabaha yana gyara rayuwa. Ubangiji Allah ya ƙara mana musabaha. Allah ya sa mu yi karshe mai kyau. Amin ya Allah. Na gode. Na gode sosai da wannan dama da kuka bani. Na gode.

To, wannan tambayar da kuka yi, a yakake koyan fasaha sabo? So sabon fasaha mukan koya shi ta waya. Sabida yanzu abubuwa sun sauƙaƙa sosai. Gaskiya komi ta waya ake yi, wayan hannunka shine jarin ka, wayan hannunka shine abokin hiranka, wayan hannunka shine farin cikin ka tare da jin daɗi. Sabida duk abubuwa yanzu a cikin waya. A waya din akwai irin su YouTube, akwai su Twitter, akwai Google, akwai Facebook, akwai LinkedIn, akwai dai soran platform da yawa wanda duka zaka koyi kowane irin fasaha a cikinsa. So fasaha a yanzu bata da wani wahalan koya sabida Ubangiji ya kawo mana sauƙi, ya sauƙaƙa mana abubuwa da yawa wanda kakan iya komi da komi a cikinsa. Kakan iya samun dukkan bayanan da zaka samu, kakan iya neman, ah, karatu. Kai ko da karatu ne ma a ce yau ba ka taɓa shiga aji a cikin jami'a ba, zaka iya karantar da kanka tare da fasahohin zamani da anke da su a yanzu. Idan ma kana so abu yana koyar da kai ne, zaka iya shiga AI ka yi masa tambaya, kowane irin tambaya na duniyan nan kuma ya baka amsa. So don haka ina koyan fasaha ne through kwamfutana ko kuma ta wayan Android na hannuna. Ta su ne nake koyan kwamfuta, nake da ilimin kwamfuta, nake kuma koyan fasahohi da dama wanda shi ne abin da zai zo ya shige mana gaba, ya gyara mana rayuwa, ya kyautata mana rayuwa. Don haka ina rokon mutane su dinga koyan fasaha sosai ganin cewa sun mutunta kansu, sun kuma mutunta zuriyansu da al'adansu ko dun nema musu suna. So wannan bayani nawa shi ne a taƙaice na game da koyon fasaha. Na gode.

To wannan tambaya da kuka mun na cewa, wane abinci yake sa na ji daɗi? Eh, abin abinci kala kala abinciccikan da suke sa na ji daɗi suna nan da yawa. Amma number one priority na dai shine, ah, gwaten tsaki wanda shine al'ada na shine kuma abincin da yare na ya fi, ah, ado da shi ko yake nuna sani da shi. Don haka ina son gwate gwaten tsaki ya ji rama, ya ji gyaɗa, ya ji yakuwa ya ji samu kayan haɗi wanda zai yi daɗi dai wanda zai bamu nishaɗi sosai. So bayan shi kuma ina son tuwon shinkafa miyan taushe shi ma yana da matuƙar daɗi. Kuma idan ka ci sa yakan kwantar ma da hankali kakan ji ka samu natsuwa tare da cin daɗi. Sabila da abincin da yake sa ka ka ji daɗi ko abincin da kake so a cikin ranka to wannan tambaya da kuka mun cewa, wane abinci yake sa na ji daɗi? Amma in abinci ba ka so ne to za ka ga duk ɗurin da za ka yi ba zai ba ka abin da kake so ba ko ba za ka ji ka ƙoshi ba. Amma muddin abinci wanda ranka yake so ne kake da fata da muradi da kuma burin ka ga ka samu to kana samun sa. In ka ci koma kaɗan din sa za ka ji ka ƙoshi. Unlike irin abincin da ba wai yana ranka ba ne kawai dai an dafa shine ka ci kar ka mutu. To irin wannan abinci da ka ga ko da ka cin maimakon ya kore ma matsala na yunwa sai dai ma ya daɗe ƙara shi, ya daɗe kawo shi. To amma in abincin da kake so ne fa shi za ka ci. Za ka yi ciki cikin farin ciki, za ka ci cikin jin daɗi. Za ka so a ci. Kana ci don ka samu lafiya, don ka samu jin daɗi, don ka samu natsuwa. Sabila da kana son sani a cikin ranka. So wannan bayanin shine a takaice irin abincin da na fi so shine gwaten shinkafa ko gwaten tsaki dan tuwon masara ko kuma tuwon shinkafa. Wa'inan abinci suna burge ni, ina son su ina kuma jin daɗin su. Na gode.

To wannan tambaya da kuka min na ji daɗin ta. Nawa ruwa kake sha kullum? Kuna tambaya na kamar lita nawa nake sha a duk rana. To ni gaskiya ina sha a rana ina sha ruwa da ya kai lita shida. Lita shida nakan shanye shi sosai. Sabila da ni mutum ne ma'abocin son shan ruwa sosai. Though dul wani mutum mai jiki ma yana da matuƙar buƙatan shan ruwa sosai. So ni ina shan ruwa ya kai lita shida a duk rana. Sabila da shi yake ƙara mun kuzari da ƙarfin gwiwa da kuma jin daɗi. Idan bana shan ruwa ai bazan iya rayuwa ba. So ruwa abun so ne, ruwa kuma abun ƙauna ne. Sannan ruwa ma rayuwa bata iya rayuwa sai da ruwa dole. Don in babu rayuwa, in babu ruwa a rayuwa to babu rayuwa. Ko da duniya ne idan ka gani ruwan da yake duniya yafi 'yan adam ko kuma yafi ƙasa da yake cikin duniya girma da yawa da faɗi. So don haka ruwa abokin rayuwa ne. Ba a rayuwa sai da ruwa. Sannan ni kullum nakan sha ruwa abun da ya kai lita shida. Shine abun da nake sha. Na gode.

Eh ina yin addu'a kullum. Rayuwa baya kasancewa sai da addu'a. Sabila da addu'a shine makarin mumini, shine yake raba mu daga sharin abubuwa, shine yake raba mu daga sharin yau da gobe. So dole mutum ya kasance mai addu'a. Kuma ina yin addu'a a ko da yaushe. Ni ma'abocin addu'a ne. Duk wani abubuwa na da zanyi na rayuwa sai nayi addu'a. Haka duk wani abubuwa na da zanyi akan wani ko wani abu makamancin haka sai nayi addu'a. Sabila da addu'a abu ne mai matuƙar muhimmanci. Addu'a abu ne mai kyau, addu'a abu ne wanda ya dace kowa ya lazimci yinsa ya kasance tare da abun ko da yaushe. Addu'a shine makarin mumini. Addu'a shine abun da ko wane ɗan adam yafi bukata. Addu'a abu ne da ake so wanda shi yake ƙara kusancin ka ga ubangijinka. Don shi ubangijinka ba marowaci bane, hannunsa kullum a buɗe yake. Idan kazo kake buƙata sai dai ya ce ma ungo. Shine wanda zai baka yau ya baka gobe ya baka jibi kuma ba waya ji ya gajiya ba. So don haka dole mu fita muje mu musu addu'a, mu nemo yanda zamuyi mu mutunta su. Na gode.

Wane aikin gida nake yi a kullum? Eh, akwai wanke wanke da shara da kuma mopping ɗin tiles da kuma abubuwa dai na motsa jiki da kuma wasu ayyuka idan sunyi yawa a ofis akan dawo da su cikin gida don a yi asama a kammala da wuri. So don haka ayyukan da nake yi a gida suna da yawa. Sun haɗa da shara, sun haɗa da mopping, sun haɗa da wanke wanke watara na, sun kuma haɗa da motsa jiki. Waɗannan abubuwa duk nakan yi su a gida ne domin nishaɗi, farin ciki da jin daɗi. Wanda idan ba kana samu kana ɗan rarragema kanka zafi da irin waɗannan abubuwa ba, za ka kasance cikin damuwa a koda yaushe. Za kaji hankalin ka yana tashi. So ayyukan da nake yi a gida ke nan. Nakan yi waɗannan ayyuka kuma nakan yi su cikin nishaɗi, farin ciki da jin daɗi. Nakan yi shara, nakan yi mopping, nakan yi girki ma, nakan yi abubuwa da dama dai. Nakan yi su don samun kwanciyar hankalina da jin daɗi na, na gobe.